Eh ina amfani da sabulun gargajiya ne. Sabuli ta tana da inganci kuma tana da kyau, tana da ƙanshi. Wannan sabulun tana da muhimmanci idan kana amfani da ita kuma ba ta ƙara fari za ta sa fatanka ta yi kyawo kuma fatanka ta kama ƙyalli sosai.

Eh gaskiya na fi son zama a birni saboda da na fi saba a birni. A. Ko da yaushe ina son zama a birni saboda da za ka ga abubuwa na harkar fasaha, na harkar ilimi sau da dama sannan a ko da yaushe birni zai taimake ka ta hanyar farfaɗo da ilimi.

A so da dama ina son yawan zama saboda tsayi, yawan tsayi yana da-- ina jin ba daɗi saboda yawan tsayi yana kawo min ciwon ƙafa da sauransu. Amma a ko da yaushe idan ina zaune zan ji in sha Allah na ji daɗi. Sannan ba a kodayaushe nake tsayi ba, nake zama ba. Ina zama na ɗan wani lokaci kuma in tashi na ɗan wani lokaci. Ina nufin ke nan duka ina son zama da tsayi.

Eh sosai kuwa. Na ƙware wurin aiki da kwamfuta tun ina ɗan shekara takwas. Na fara koyon kwamfuta har ma na je na kai secondari school matakin har na je na shiga jami'a ina amfani da kwamfuta. Ni ƙwararre ne gefen kwamfuta.

Eh ina haɗuwa da abokan cinikina ne ta hanya mai kyau ta hanyar inganta tallace-tallace na ta hanyar nuna jajircewa da nuna ainahin ingancin abin da nake sayarwa. Wannan yana daga cikin abubuwan da suka ja hankalin mutane akan cinikina.